Ana duk wanda ka kawo ma wannan an je dutse ba'a samu kadan ba saboda tsabar kudi. Duk yanda ta kama ba sai an je aiki za'a samu kudin ba. Hanyoyin yumbu ta wani zubun su bamu, wani zubin kuma suce za'a tura mu, wani zubun ma ana mu ace sai'an turo. Haka take tafiya da yake abin babu tausayi.